Ana fi son shinkafa ko tuwo. Gaskiya ni mutum ne mai son shinkafa. Bana son tuwo saboda shi tuwo gaskiya ban tashi ina ci ba. A gidan mu an fi dafa tuwo kuma ko da yaushe musamman ma abincin rana ana dafa shinkafa. Kuma ni gaskiya mutum ne mai son shinkafa musamman ma ace shinkafa jollof ko kuma shinkafa an yi shi da miya.